A kayan ciye-ciye da na fi so, ina son kunun aya sosai, arrayuwa ta. Ina ƙauna kunun aya. Sannan ina son tuwon madara wanda ake yi da madara. Sannan ina son rake, eh wanda ake ci mashuga ken da turan ci kenan a heri shi mai taushi wanda bai tauri wurin sha. Sannan ina son wainan fulawa haka a haɗa ta da wake. So ina son ta. Sannan ina son indomi da ƙwai. Ina son sosai. Sannan ina son nama mai taushi soyayye mai taushi sosai. Umm ina son madara ita kan ta haka na in sha ta ma. Ina son madara sosai. Ina son kankana, a yanka kankana idan aka, idan aka fere ta aka yanyanka ta sannan aka kawo sukari a zuba, aka kawo madara mai yawa a zuba a motsa. Lai lahaillalahu. Daɗin wani irin daɗi ke akwai. Daɗi ke akwai ba ɗan ƙarami ba. Ina kuma san da daddare in ci indomi da ƙwai. Ƙwai a dafa shi, a soya shi sai yayi daɗi. Ban san ya ƙone indomin kuma ta ji maggi tayi ruwa ruwa. So ina son ta haka. Sannan ina son alala. So hade kayan ciye-ciye dai kam. Ina fi son kankana, rake, lemu da sauransu.

Ai ina karɓawa kirasu sai da su sai a wayata. Karɓa kiran da nake na dai yawa. So a rana zan iya karɓa waya at least ɗari biyu ba zan iya yankewa ba. Yadanganta da yanayin commitment ɗin mutum a rana da irin yanayin mutanen da suka neme ni. So amma a rana, a rana indai akwai aiki sosai zan iya karɓa waya sau talatin, arba'in haka. So in ba aiki na zan iya karɓa su ashirin haka, sha wani abu. So idan kuma zaman na zanna aiki shuru to yawawayen basu wuce dai huɗu, biyar zuwa dai goma, abin daga goma zuwa ƙasa. So amma inda lafiya lafiya ana aiki zan iya karɓa waya sau wannan adadin. Amma abunda nake nufi ba wai mutum talatin ko talatin da wani abu su kira na ba zuwa arba'in a'a. Mutanen ne daban daban za su kira ni illa basu wuce goma ba. So amma yanayin kiran wanne mutum ya kira ka zuwa anjima ya ƙare kira, wancan ma ya kira ka tu wannan yawan ɗauka kiran shi ne nake ƙirga wa ba wai adadin yawan mutanen ba. Mutanen yawansu ba za su iya kai haka ba. Amma yawan kiran da suke mani in ɗauka tunda ko mutum ɗaya ne misali in zai kira ni a rana misali muna iya mi waya tafi goma. To ai ko kiran mata nake yi zai iya wuce arba'in indai mutum nan da ya kira woni ya kai a bakwai haka zuwa goma. So sani wayar tafi ɗan ɗaga waya mibi masu arba'in ɗin mako sama da haka. Dalili wani zai kira ka ba ka zo ba, ka ƙara kiran ka, ka ce mashi ga kanin ko kuma in ka zo kai estimate za ka ce ka samu kaya. Can wurin sayan kayan ku yi waya da shi. Ai ka za ka za ka ji abu kaza akwai kala kaza, kala kaza yafi kyau. Nan ma an ƙara yin waya. Haka in ka dawo gidan ka na aiki shi kuma ya fita zai ci maka bari yanzai ya dawo. Za ku yi waya ya ci maka kashi nan yana nema ya dawo ko kuma kai ka buga mishi waya ka ce kana aikin wata matsala ta faru wani sabon abu ka ga ya samu matsala. Wani sabon aiki ya ɓullo ya taho da kaza in an zo a yi gyaran ko kuma a buga mishi waya a ce a mi gidan ka taho mun da abinci ko taho mun da kala abu kaza. To wannan wayoyin da ake yawan yi mutum da mutum ɗaya sai a yi waya yafi sau goma a rana. Sannan magawanci yana jira za ku yi waya ko kuma harka kasuwa ce zai kira ka za ku yi magana. So haka haka wai nan wayoyin da nake karɓa a rana suna da yawa. So wani lokacin kuma a mutum in girlfriend in shita ta kirawo shi, cuturunshi kenan za a yi waya. Shi ma yana cin yana sawa a ɗinka yawan waya. Za ki kirawo me biyun lokacin ma za a kirawo ana magana sai aka shi a sake kira saboda ba a ji. Wannan ma daga cikin kiran waya, kiran waya adadin ya ƙaru.

To, ni dai an haife ni a, a watan June, a watan June aka haife ni na zo wannan duniya, wato watan shidda kenan. Amma aka lissafo daga January, February, March, April, May, June wato watan shidda. Watan da aka haife ni ke nan, watan da, watan da na zo duniya, wata mai albarka watan June. So a wannan, a wannan wata na zo duniya.

Ziyarta magana babba. Ayi wuraren da nake so in ziyarta duniya suna da yawa, suna da yawa. Na farko dai, ina so Allah ya bani iko in je Makka da Madina in je in yi aikin hajji, in ziyarci masoyina annabi Muhammad SAW. Idan na je Makka da Madina na dawo, so ina so, in je manya manyan ƙasashen duniya. Eh, na farko dai ina so in je Falasɗin. Can Falasɗin inda aka, inda aka binne annabawan nan, da shahidai, da mursalai da manyan bayin Allah. To ina so in je Falasɗin. Sannan ina so in je Iran. Ina kuma so in je Misira. Eh, Cairo ke nan wato muna kiranta da Cairo, wato ga sunan ƙasar nan. Ah, wani Misira, Misira Cairo wato Egypt ke nan a yau, Egypt yauwa sunan ya faɗo min Egypt. Sannan ina so in je, ah, Jordan ƙasar larabawan nan. Haka ina so in je Dubai. Ina so in je Malaysia. Ina so in je America. Ina so in je kuma London. Dan muna yawanci ana faɗin London, in je in ga ya take, yauwa. Sannan ina so in je birnin Addis Ababa. Sannan ina so in je Switzerland inda babban bankin duniya yake. A gaskiya dai ina so in yi yawon duniya sosai. Sannan ina so in je Senegal. Ina so in je Baghdad yauwa. Ina kuma so in je birnin Kufa, da Basra, yauwa. Sannan ina so in je garin, ina so in je ƙasar ah. South Africa. Ina so in je, in ga saboda na zanta suna da ci gaba, in je in ga wani irin ci gaban da suke da shi. So, ina so in je South Africa. Sannan ina so in je, ƙasar Rasha. Eh, babban ƙasa ce a duniya. Ina so in je China, ita ma babban ƙasa ce a duniya. Sannan ina so in je, ah, wannan ƙasar gatanin da suna India. Ita ma babban ƙasa ce a duniya. Daga India kuma in yi da isa Sri Lanka saboda babu nisa, daga India zuwa Sri Lanka, babu nisa. Abun da ya sa ni ke ma so in je babban dalilin da ya sa in je, nake so in je India in wuce Sri Lanka. In je can inda babanmu, baban 'yan adam baki ɗaya a duniya shine Annabi Adam Alaihis Salam, inda ya sauka kenan, da Allah ya halicce shi. Anan ya zo a Babylon, anan Sri Lanka. Ah, Babylon wani tsibiri ke nan. Dole son in kai ma wannan wurin ziyara Sri Lanka, yauwa. Sannan ina so in kai ziyara a ƙasar Iraq ita ma, inda Imam Ali yayi shahada yauwa. Ina so in kai inda aka binne Imam Ali ke nan. Yauwa ina so in kai, in je Iraq, in kuma je Karbala inda aka, inda maƙiya Allah suka kashe jikan Manzon Allah SAW. In ga wurin, in yi ziyara, in zub da hawaye. Ina so in je wajen. Sannan ina so idan Allah ya bani iko na je Makka da Madina, in ziyarci gidan Manzon Allah SAW, da inda ya rayuwa, da gidan nana faɗima, da gidajen sahabbai radi'Allahu ta'ala anhum. Duk ina so in je. Sannan ina so in je, ah, ƙasar Libya ita ma ana da ci gaba. So ina so in je ƙasar Libya. Gaskiya ƙasashen da nake so in je a duniya, suna da yawa, suna da yawa.

Ina son abinci mai yaji sosai, saboda yajin ne shi ke gyara abincin sai yayi daɗi. Misali yanzu, zanci shinkafa da mai da yaji, to ina zuba yaji sai abincin yayi ɗan karan daɗi. Sannan idan zan ci awara sai na dangwala yaji, ita ma mara la'aki kuma abinci ne. Sannan idan zan ci alale in ba damiya zan ci ta ba, to da yaji ne za'a haɗa game a motsa. Sannan idan zan ci dankali shi ma da yaji ne, sannan kuma, duk dai abunda ake sama miya idan miyan bata samu ba da yaji za'a ci shi. Sannan, idan zan ci wainan fulawa da nake yawan faɗi ina so sosai a rayuwata, to ita ma idan zan ci da yaji ne. To ni da har faɗa ma ake min ina shan yaji sosai, ni kuma abu in ba yaji ya ji ba, ya ci ba sosai, ban iya cin shi. Toh, abunda ke faruwa, idan mutum yana yawan shan yaji zafi na kama shi, to zafi sai ya kama ni ya taso ni gaba, sai na dena shan yaji sosai, sai na koma a hankali a hankali nake sha ɗan kaɗan nake dangwalawa. So gaskiya yaji duniya ne, yaji yana da daɗi yana gyara abinci, yana sawa abinci yayi daɗi. Ina son yaji sosai.

A'a, a'a, ba ni waƙa lokacin da nake wanka. Ai ba ni waƙa kwata-kwata. Ba ma in yiba ko ji ba niyi ko magana ma ba niyi ina shiga kewaye. Saboda ba abu bane mai kyau. Mu a addinin mu in ka shiga kewaye ma ko magana ba a yi. Ballantana kuma har a yi waƙa ko a ji waƙa gaskiya ba na yi. Duk da dai yanzu zamanin yazo wani ma zai iya kunna waƙa yasa MP ya shiga kewaye. MP ɗin tana cikin ɗaki tana yi, shi kuma yana kewaye yana wanka. To ba na yi. Ko wani abu ne na kunna a ɗaki ina ji sai na shiga kewaye kashewa nake yi. Duk da Dai yanzu zamanin yazo ana wanka ana jin kiɗi. Talakawa su ne za su kunna kiɗi su shiga kewaye su yi wanka. MP tana ɗaki ko speaker da suka haɗa tana ɗaki. Masu kuɗi kuma a cikin abin wankansu toilet ɗin ke nan, wato shi jakuzzi ɗin wanda ake shiga ayi wanka. To jikin shi akwai FM rediyo, akwai MP3. Wani ma har video ana ɗanyin kallo ciki. Mutum yana wanka yana jin rediyo. Mutum yana wanka yana jin kiɗi. Mutum yana wanka yana jin waƙa. So da akwai su ana yi amma gaskiya ni ba niyi, ba na yi gaskiya. Saboda mu a addini babu kyau. Kuma ni mutum ina jin waƙa ko kiɗi a ko yana rera waƙa a lokacin da yake wanka. To wankan zai yi ko kuwa waƙa zai yi. Babu kyau ma a musulunci in kana wanka a kewaye ah kana magana ko magana kai ba waƙa ba. Shaiɗanu suna shigowa da aljanu. To zaka samu matsala ko na ma iya samu. Kwakwalwarka ta samu matsala ko kuma su zo su ga tsiraicinka Allah ya tsine ma. So gaskiya ni ba na yi, ba na yin rera waƙa idan zan yi wanka gaskiya yauwa.

To a biki dai da muke da su. Muna da bukukuwa da dama a rayuwar nan tamu. Muna da biki na ƙaramar sallah wadda idan an gama azumin watan Ramadan za a je ayi sallan idi. So muna da wannan. Muna kuma da babbar sallah wadda ita kuma a lokacin idan ranar ta zo aka je aka yi sallan idi aka dawo za a yanka raguna ayi layya. To ƙaramar sallah kenan da babbar sallah. Ƙaramar sallah ita ce wadda bayan anyi azumi an gama ake yin ta sai a yi a ake zuwa ayi sallan idi. To sallah ta yake nan ƙarama. Babba kuma ita ce wadda idan ta zo idan aka je aka yi sallan idi aka dawo za a yanka ragona ayi layya a ci nama. So wannan sune ƙarama sallah da babba sallah duk bukukuwa ne na sallah a addini namu na musulunci. Sannan akwai bikin maulidi wanda idan Rabiul awwal ya zo, shi a watan da aka haifi shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ma mukan yi biki. Sannan akwai biki namu wanda muke yi na namu da 'yan uwa da na abokan arziki wanda na ɗaurin aure kenan. Akwai irin wannan bikin. Sannan akwai biki na, na old boys da ake yi duk shekara. Ana taruwa ɗalibai ayi old boys yau. Sannan akwai biki kuma wa, wato biki na, na family meeting wanda ake yi wasu suna yi duk shekara, wasu suna yi kuma duk bayan wani lokaci ko bayan 'yan watanni. Sannan kuma akwai biki na stone wanda ake zuwa ana wasa da ababan hawa. Akwai, akwai, akwai biki kuma biki na wannan. Biki na wukuchin kasuwar duniya. So bukukuwan dai suna da yawa. To amma a lal a lal haƙiƙa bikin da na fi so na fi ƙauna shine bikin sallah. Walau ƙarama ko babba duka duk ɗaya ne ina son su. E su na fi so. E abin da nasa na ce duk ɗaya ne kuma ina son su. Shi ƙaramar sallah zamu sha azumi ne mu sha bauta mu roƙi Allah ya biya mu buƙatan mu a cikin wannan watan. Yauwa sannan idan an gama azumin sai aje ayi sallan idi. Anyi sallah kenan. To murna da farin cikin da muke yi na mun gama azumi. Yanzu zamu dawo cin abinci sannan mun yi roƙi Allah a cikin azumin. Wata ne na musamman wanda abun da ka yi ana linka maka ladan shi. To mun roƙi Allah ya biya mu buƙatan mu muna son wannan watan azumin. To yanzu mun yi azumin mun gama zamu dawo cin abinci. Sannan kuma ga sallah anyi daga idan aka gama shagalin sallah aka ci aka sha akayi akayi akayi shagulgula to za a dawo cin abinci. To wannan sallan muna son ta muna jin daɗin ta. Kuma babbar sallah muna jin daɗin ta ne saboda za a yanka ragona za a ci nama. Duk da dai ita ma ƙaramai ana cin nama ana shagalli amma ba kamar na babba ba. Saboda ita ƙaramar sallah sedai a yi watan da e irin kamar a yanka shanu mutane su haɗa kuɗaɗe sai a yanka sa guda sai a raba masu nama. Wani kuma zai je kasuwa ya sayo nama wani kuma kaji zai yanka. So haka ake ƙaramar sallah. Ita kuma babbar sallah direct mutum ragon ne zai sayo ya yanka. Ya danganta yana yana yana ƙarfin mutum. Wani zai iya yanka rago biyar a gidanshi, wani biyu, wani ɗaya, wani goma in mai kuɗi ne. So ya danganta. Kuma ga mai iko domin mu a musulunci bai zama dole sai ka yi layya ba. Se kana da iko. Kana da iko to yana da kyau ka yi. To za a yi layya za a ba 'yan uwa da abokan arziki da maƙwabta wannan nama. Kuma kama yaran ka za su ci. Za ka ci wanda ka yanka a gidan ka kuma maƙwabta za su kawo makanan su. So waƴannan waƴannan bukukuwa na sallah a takaice su na fi so.

To abin biyu ne amma zan ba abin makarata ka saka maka sau biyu. Kanason cin abincin titi to ina fahimta daidai kuna nufin ina son sayan abincin titi in ci ko ko zan zanna bakin titi in ci abinci. To duka zan yi bayani. Ataƙaice dai ni idan gaskiya ban da ɗabi'a ta zannawa bakin titi in ci abinci. Asali ma ni ko a cikin mutane ban zama in taloma ana kallo na. Na fi son in ɗan ware in kaɗaita in samu wurin da ba mutane in zanna in ci abinci na ko kuma ko da akwai mutum bai wuce mutum ɗaya zuwa biyu. Abincin titi kuma shine kaman irin abu da ake yi a waje wanda ba gida ba bakin titi ake yin shi. Wani abu ma ko ba bakin titi ba ne ba inda gida aka yi shi ba ya zama abincin titi. So ina cin shi a bisa lalura. Idan muka je aiki akwai long distance mai nisa daga wurin aikin zuwa gida. Ka dawo kace za ka ci abinci za akwai doguwar tafiya kuma za ka ɓata lokaci. Aikin da ya kamata in idan wajen ƙarfe biyar ka gama ne to zai kai ka ƙila ma ka kai magaribaba ka gama shi ba saboda ka dawo gida. Lokacin da za ka ɗauka wurin zuwa gida da wurin dawowa yana da yawa kuma in ka je gidan wani abu na iya kama ka wanda ba ka san da shi ba. Ko a kawoma wani uzuri ko a tsare ka da labari ko magana ko wani abu to sai ka ɓata lokaci a gida. Sodan haka a matsayina na mai sana'a aikin hannu ina yawo ba shago gare ni ba ina zanna wuri guda. Yawo nake yau ina na unguwar gobe ina can ina aiki to ina cin abin titi abincin titi. Amma kuma ba na zama kan titi in ci ɗauko wa nake in zo da shi inda nake aiki in ci. In kuma ta kama a can zan ci abincin ko hanya ta kai ni na ga abin da nake so na zo wucewa zan ci to nakan ansa sai in samu wuri in ɗan ɓuya sai in ci. Amma ban fito wa fili jama'a na kallo na ina ciyeciye ba na yin haka.

To gaskiya ni ba mutum bane mai tara gashi in ta kula da shi, amma ni mai yawa idan suma ta fito min ta taru ta ka yi a gejin da ya kamata a, a je a yi aski to ni da kan je in yi aski. Amma idan ta taru kafin in yi askin, eh ina kula da ita gaskiya kam. Ina wanke kai na in shartce, in sa wa, in sa a matajin kai in gyara ko brush in shartce suma ta saboda ba na son in ga tana cucure wannan. Na fi son in gan ta kwanta ta yi liyaliyya. So irin da yar taronan da take yi kafin a yi aski nakan gyara ta. Amma ni ba mutum bane mai tara suma da yawa. Ni kan sa sabulu na wanka mai ƙamshi in wanke kai na sai in kawo brush in taje shi. Yau watan iya abin da na san ina yi ma suma ta yake. Ni ba mutum bane mai tara suma. Bala tana har inje ba mutum bane mai tara gashin kai wato suma kenan. Ballanta na ma har in rinƙa sayan ma'aika ina sa ma kai na ina kula da shi. Gaskiya ba na wannan. Iya abin da na san ina iya yi ma, a gashi na shine in sa sabulu mai ƙamshi in wanke shi. In na wanke shi in sa brush in taje shi. So abin da na ke yi ne gashi na ke nan. In kuma kai label na aski in je a mun aski kawai. Haka na ke mishi.

Sosai muna amfani da ruwan rijiya, tun daga rijiyar gargajiya a fenwal kenan wanda za'a samo guga a jawo ruwa kuma a sa soluble form ta jawo ayi amfani da su. Sannan muna amfani da ruwan rijiya na bowal kenan wanda akeyi ta zamani da ake zuwa ana diriling ayi ta a sami ta soluble form ta dinga harbo ruwa. So muna amfani da ruwan rijiya sosai sosai. Dan ni idan ma ruwan natural spring water wuta ne me daɗi ne wanda baya da zartsi, to nakan maida shi ruwan sha ma in ta sha. Dan idan ina gida ma ban damu da fiya wota ba sai in na fito daga gida ina wajen. Amma inda ina gida kuma ruwan masu daɗi ne, so nina gida kawai nakeamfani da su ina sha. Eh haka ma in naje wurin aiki ruwan mu masu daɗi ne, shi ma nan bana saya fiya wota. So ina nake sayan fiya wota sai idan na taho kan hanya na ji ƙashir ruwa sai in sayi ruwa in sha. Kuma in wata tafiya ta kama ni daga, daga garin mu zan je wani gari, nakan siyo ma ruwan roba kamar swan water haka ko wani makamancin shi wanda ko da ba swann bane ba dai batul water ne to nakan saya in sha idan za ni wani gari. Amma inda ina garin mu a zaman na gida so bana saya wani swan wata, fiyo wata nake saye. Sannan idan ina gida ko wajen aiki ruwan mu masu daɗi ne, na rijiya masu daɗi. Dan haka ne su nake yawan sha. So dan haka mu mutane ne masu amfani da ruwan rijiya saboda mu a location din ma da muke a irin wajajen mu mutum ma dole yayi amfani da ruwan rijiya saboda yanayin tsadar ruwa da kuma in ba ka yi amfani da ruwan rijiya ba na famfo dai yanzu na water bottle, ba maido su ake ba sai adaɗe ba'a maido ba so in ka dogara da su ma zaka zama na cewar baka da ruwa ko kuma ba kullum kake da ruwa ba. Wata rana ma sai dai rashin ruwa ya kashe ka. So dan haka mu muna amfani da ruwan rijiya sosai sosai dan shi makama fi samu akan ruwan water board a na, na wanda yazo daga can gidan ruwa na water board na gwamnati kenan. So mun fi amfani ma da ruwan rijiya gaskiya kam.

A gaskiya ni bana cije farci. Irin abun nan da ake aɗau ki farci wato aka yi bakinan a sa a baki, a sa hakori a dinga datse ta a banayi kuma babu kyau a musulunci kuma bana ni bani. Abin da nasani ina yi shi ne dan aka yi fatafito mun ta yi tsaho, to nakan samu nail kwata. Wato ɗan abun nan da ake kwatin ɗin aka yi aka yi fa sai in sa shi in ringa datse ta ƙit ƙit ina cirewa. To haka nake yi. In ban sami shi ba ko kuma in baya kusa nadi akwai reza kusa da ni sai in yi amfani da reza. To nail kwata ko da yaushe ma ni ina da shi gida. Kuma idan halilin ya kama ni ina waje ko na ga mayankan aka yi fa nakan kira shi ya mun yankan aka yi fa so in ya mani sai in biya shi kuɗin. To don haka ne aka yi fa gaskiya bana sa, bana sa hakori in cire ta. Saboda imma ka cire da hakori, bazata fita ba wa hannun ya clearly dai za yi sartse ne ya yi haƙora haka. So duk abun da ka kama yakarce in ka, imma mutum kaɗan ri ƙe aka yi fa ka tataɓa shi sai ka yanka shi. Hannun ka zai yi babu kyau. Koriga kasa ta rinƙa ta kama kayan. So bana yin amfani da hakori domin cire farci gaskiya. Nail kwata nake sawa ko reza ko kuma in ba meyankan aka yi fa ya yanka mani, ya yanke mani ita. So aman gaskiya na ma fi amfani da nail kwata in cire da kaina wannan shine. Saboda shi kanshi yankan aka yi fa wani lokaci suna yanke mutane da dama ba ka san wa aka yanke ma wa ba. A zo a wannan shiyasa ko yan kan aka yi fa za'ayi mun nake cewa a yi sama sama saboda kada aje ayanka ni jini na ya fito wannan abin yankan jini na ya taɓa shi. To.

Gaskiya ni mutum ne mai son kayan zaki sosai fiye da kayan gishiri. Dalili kuwa saboda ni mutum ne mai son madara da shan kankana da ayaba da lemu da sauransu. To waɗannan duk kayan zaƙi ne. Kayan zaƙi ina son biredi, ina son madara, ina son rake, ina son duk abubuwan da za kaji na lissafo maka. To kayan zaƙi ne amma ba na son kayan, kayan gishiri ma bai cika damuna ba tun da kayan gishiri ma yawanci sai a abinci. Kuma abinci ma cin shi ya zama dole. To a abincin ma ba na son gishiri yayi yawa. Nama fi son in ji maggi yauwa. Na fi son in ji maggi saboda shi gishiri yana da ƴan matsalolin shi kaɗan haka. Suka sai na fi son maggi ma a kan wannan. Don haka ni mutum ne mai son rake, mutum ne mai son kankana, mutum ne mai son ayaba, mutum ne mai son mangwaro, mutum ne mai son lemu. Duk waƴannan kayan zaƙi mutum ne mai son tuwon madara. Yanzu haka maganar da nake maka ina na ina cin biredi na haɗa da madara ina sha. To haka in biredi ma ina cin shi zallar sa har in sa madara ta gari in sha ko ta ruwa. Haka nan sannan ina haɗa ti ina yawan sha. To na fi son zaki sosai a kan abin da ya shafi gishiri. Dan abin da ya shafi gishiri ni ba, ba damuna yayi ba. Yauwa dan na fi son maggi yayi replace ɗin gishiri. Don haka ni kayan zaki a nan nake rawar ƙafa, a nan nake gudu, a nan nake nuna ina son abinci. Ina son kayan zaki sosai da sosai. Kayan zaki ya yi mani. Ina son kayan zaki ina kuma son biscuit. Ina son ice cream. Ina son haka ta yi biscuit wanda ya zamana akwai madara cikin shi. To dai ina son waɗannan abubuwan gaskiya. To ni sannan ina son irin chocolate ɗinnan manya masu madara cikinsu da bombita haka. To dai ina sonsu. To a takaice ni mutum ne mai son zaki sosai.

To ni dai in ce a gaskiya mutum ne mai aikin hannu, ma'ana ina plumbing work haka sannan kuma mutum ne wanda da a ɗan she-- 'yan watannin da suka wuce ba aɗai yi duk shekara guda ba yanzu. Ina kasuwa na harkan saye da sayarwa na data. Domin has sarin ta nake ba wa masu sai da wa su saya su ma su sai da su sami ri ba. To a gaskiya a lokacin nan ina zuwa social media a irin su Facebook, WhatsApp ina posting ɗin link ɗin mu na website ɗin mu sannan ina yin talla cewa ku zo ku sayi data mai sauƙi, mai araha sannan mai quality da inganci. Idan kuma aka samu matsala na undeliver undelivered transaction anyi transaction amma bai ba an cire maka kuɗi da tabbatar su ba, soɓan kasin taɓe mun muna da good customer care za mu zazzana mu resolving issue na ka mu gyara maka. Mu mai da ma kuɗin ka a wallet ka sake sawa tashiga ko kuma mu sa ma datan da kan mu ba za kayi asarar kuɗinka ba. So abokan ciniki suna jin daɗin haka. A lokacin da muna haɗdar data kenan. Wanda kuma ba sari suke yi ba irin masu sayan ɗaya ɗaya ko biyu ko goma wanda kansu suke samawa for their personal use so suna tambayan mu kuma su kira mu su ce ma a tura musu za mu tura musu nan immediately in dai akwai network ɗin tura wai. Bai sauko saboda network ɗin yana glitching yana, yana wannan yana zama stable yana zama unstable. So in dai akwai network isas she so mu kan tura wa mutum nan take yan ke gaja tashi ta shiga to suna jin daɗi sosai. To kuma sannan currently na ina aiki na plumbing work. Wato aiki na, na plumbing. So ina haɗuwa da customer daban daban. Wani zan mashi aiki, aikin in tsara shi yayi kyau yayi ma'ana kuma a samu ƙarfin ruwa a samu pressure in yi fittings in sa toilet seat in sa shower in sa water heater in sa washing basin in sa pressing shower in dai gyara toilet ɗin yayi kyau to wanda ya gani zai ce da ya zo gidan ya gani ko abokin maigidan ne ko ɗan uwan shi zai ce kai aiki aikin nan naka yayi kyau wa yayi maka wannan aikin? Sai ya ce ka ji wane ne Usman ya mana shi. Sai ya ce bani numban plumbern nan. Sai a bashi lamba ta sai ya neme ni sai in zo sai in mashi aiki. So ta haka muna haɗuwa da customers a bada lamban mu. Wani kuma muna aikin zai zo ya gan mu mu haɗu a gaisa sai ya anshi numban mu sai mui ya kira mu sannan mu zo muyi mai aiki ko kuma ya ce in mun gama mu zo mu yi mai aiki. Wani kuma labari zai kawo labari sai ya ji muna aiki sai ya bamu aiki. Wani kuma a, a Facebook zan yi posting na aikin da muka yi wani ya gani ina talla sai ya nemi numbata. Wani kuma a a status na WhatsApp inna tura zai ga wa ina yin aiki na sai ya neme ni. Yace inzo in masa saboda ba kowanne ba ba kowa bane wanda ka ke da lambar shi yasan sana'ar ka. Wani wani wurin wani program kuka haɗu na gwamnati ko na wata kasuwa wurin wani abu dai haka daban wanda bai sana'a haka ba. Wani kuma to ya anshi lambar ka kun ɗan yi communication kan wannan abun daya haɗa ku to sai ka kana ɗora wasu abubuwa to zai ga o ashe aka yi aikin ka ka zane. Wani kuma makaranta ta haɗa bai san sana'ar ka ba daga nan zai an ya ƙara lambar shi nan da taka status ɗin ka da zai ringa gani shine zai gane cewar wa ne sana'ar shi kaza. To don haka mun kamar social media WhatsApp, Facebook na ɗaya cikin abubuwan hanyoyin da suke sawa muna haɗuwa da mutane. Sannan kuma idan ya zama na ko ba mu na munyi aiki wani ya gani to yakan tambayi lambar mu a bashi shi ma sai ya neme mu mu yi mashi aiki. To wannan ma na ɗaya daga cikin hanyoyin da muke haɗuwa da abokan ciniki.

Abubuwa, abubuwan da nake shirin yi ko ince nake yi a ƙarshen mako shine kamar misali idan ina da wanki so nakan yi ƙoƙari in, in yi shi a cikin Asabar ko Lahadi na mafi yi Asabar. Haka idan akwai wani aiki kamar yau ma Asabar akwai wanda na yi ma'alƙawalin ce, war tun ranan Alhamis ya yi mun magana na ce mashi ya bari sai yau Asabar. So idan akwai aiki wanda ba very urgent bane ba ba'a jiran shi ake ba so nakan bashi sai cikin hutun mako. Musamman ma'aikatan gwamnati waɗanda za a yi musu wannan maintenance ha ka cikin gida na gyare gyare sun fi son a yi aikin suna nan to sai in samu su weekend saboda suna nan sai a zo su a yi masu aikin suna a gida. To nakan yi wanki na da gyare gyaren ɗaki a ranan da gyare gyaren gida a ranan weekend sannan nakan je in ma ma'aikatan gwamnati aiki a ranar weekend. Waɗanda suna gida gyare gyare ne za a musu sun fi so a yi idan suna nan. Su ma nakan je weekend in musu gyara. Dan haka ina yin ayyuka a ƙarshen mako. Dan dawuya ma ƙarshen mako ya wuce Asabar da Lahadi ban yi ayyuka ba. In ban je gidajen mutane na yi musu aiki ba to nai a namun gidan ina da aikin da zan yi. Dan haka duk ƙarshen mako ina da ayyukan da nake yi. Amma dawuya, dawuya a cewa waiyau ƙarshen mako Asabar da Lahadi su zo su ƙare ban yi wanki ba, ban yi gyaran gida ba, ban yi gyaran aiki ba kuma ban je waje na yi aikin da zan samu kuɗi ba na aikina na sana'ata gaskiya ba tayi yiwuwa. Dole sai ma nayi wani abun daga cikin waɗanda nake yi. Ƙarshen mako ba cika ma wannan ne ba ina ma yin ayyuka sosai gaskiya. Tayiwu wasu ayyukan ma in suka minya wasai in tura su ƙarshen makon sai in yi su. Dan haka ne ƙarshen mako ana yin shi ne ana yin hutu amma ni lokacin ma nake yin wasu ayyukan, eh lokacin nake ayyuka. So amma mukan yi amfani ko ba mu yi aiki mukan yi amfani da lokacin mu aikace aikacen gida.

Ina da fanka a rufin ɗakina, yanzu ma haka ita ce saiti na, saitin tsakiyar jikina haka ina kallonta. So muna da fanka saboda rashin fanka a ɗaki ai ba ƙaramin matsala ba ne ba, gagarumin matsala ce. So muna da fanka, idan ana zafi za mu kunna ta, musha iska, idan kuma ana sanyi za mu kashe ta. In kuma ana zafin kaɗan ne za mu kunna ta dai, dai dai limit in da muke buƙatar ta. Don haka muna da fanka a cikin ɗaki muna amfani da ita. Kuma duk ɗakunan gidajen mu, kowane ɗaki indai akwai mutane suna rayuwa ciki, to suna kunna fanka, suna amfani da fanka. Don haka ni ɗakina akwai fanka, ba na zama ba fanka. Ina amfani da ita, sannan ina da mafeci wanda ko da ba wutan nefa in na bubbuɗe taga, sai cross ventilation ya shigo, sannan kuma mafeccin shikuma in riƙa amfani da shi ina hihita, so don haka fanka na da matuƙa, a, mahimmanci da amfani a gida. Don haka ma nima ɗakina, na yi ƙoƙari ma na sanya ta, tun da, akwai sai na canja ta na sawo ta zamani. Aka sanya mana mai gudu, mai ƙarfi sosai. Don haka ni ina da fanka cikin ɗakina ina kunna ta, ina amfani da ita. Idan ɗakin mutum akwai fanka, lokacin ne zai yi bacci cikin jin daɗi, mutum zai yi bacci hankali kwance a natse. Amma idan ba fanka sanyi, a, zafi ya ishe ka, sauro ya taimaka kuka. Amman du yadda ake da sauro, shi sauro ko da kana cikin net ɗinka bai, bai zama lalle ya bakka ka huta ba. Tinda ko bai cije ka ba zai rinƙa yin wannan kukan na shi. Amma idan akwai fanka an kunna ta tana gudun nan, ga iska, to shi kanshi sauron ma tahiya yake ya ɓoye, saboda bai san wannan iska. To ya tai ya ɓoye, ba zai ma kuka ba balantana ma wai haiya cije ka. To don haka fanka tayi, mu muna da ita a cikin gida, a ɗakunan mu, a saman rufin ɗakin mu.

Eh, so sai ma saboda ni mutum ne mai kifin record. Ina ajiye bayanai na walau a hard copy ko soft copy, yau fa. Am idan abu hard copy ne, so na kan yi photocopy in ke dinga, in dinga yawo da shi. Yanzu kamar mashin ɗina, an sanya mun munyi takarda wadda ake cewa ta sabunta lamba da ake dubbayen wata sha wata dubbayen shekara guda ke nan. So na yi photo, aa original ɗin suna gida ba na yawo da su. Amma photocopy ɗin da su nake yawo, idan an nema shi da takardu na, na mashin, na kan ɗauko su sai in bada, in nuna a gani. Sannan kuma na yi hoton su a waya na ajiye. Ko da jami'an tsaro sun tare ni cewar ina takardun ka wanda ka sabunta, to in na buɗe boot ɗin mashin ɗina, mahalin yau da gobe ya saki lasun zube ko ban gansu ba, su hard copy ɗin da na yi photocopy, to sai in ɗauko na cikin wayata soft copy ke nan sai an bada a gani, sai a ban dama in wuce. Haka idan hard copy ɗin ori, aa idan hard copy ɗin da na yi photocopy ya faɗi, so a gida ina da original. To zan sake ɗaukar shi in yi photocopy in ajiye a cikin mashin ɗina. Don haka ina ajiye kopin bayanai na, sosai ina kuma ɓoye shi. Sannan idan abu ne wanda muka yi haka, na kan ɗauke shi a wayata in sa a document na files ina da abun da aka ce ana buƙata kamar irin su national ID card, aa national, aa national ID card yauwa sorry da katin irin su ATM card da sauransu. To dai ina a'aje su saboda kudun matsaloli kada su taso ana nema a wayata. Na kan ajiye, na kan ajiye hotunan su da an nema zan buɗe in gwada a gani. Ko wata num bace ake so ake nema zan bada ta. So ina ajiye bayanai na sosai da sosai ina ɓoye su. Ina ajiye kopin bayanai na original ɗin kuma na aje su suna gida.

Yawu ne ina tofar da shi a ɓangaren hannuna na hagu. Saboda mu kuwa a musulunce an koyar da mu an matsar da tufar da yawu ko majina. To tufar a ɓangaren hannun hagu. Sannan idan zamu tufar da yawu ɗin, ba wai koo inaba ko bisa siminti ko tayil ko kan titi ko kan hanyar da jama'a suke wucewa. Gefen hanya ko bisa juji bola haka ko kuma inda mutum ke tafiya bisa hanya amma ya zamana wurin bisa ƙasa ne. To in dai akwai ƙasa wurin ko ina ne, in dai akwai ƙasa to zaka tufar da miyan ka wurin sai ka jawo ƙasa daga kafarka sai ka rufe wannan majina ko miyau da ka zibda wurin sai ya zamana kamar ba'a yi ba. Amma barin shi a fili ana gani babu kyau a musulunce. Ƙazanta ce wani idan ya gani har shi zai ɓaci ko zuciyarsa ta tashi ko ya ƙyama haka. So ka ɗauki alhakin shi. Wani ma zai yi tsenuwa, wani ya zagi, wani ya la'ana. So amma idan bisa ƙasa ne ko yashi ne wurin zaka tufar, zaka tufar sai ka tufar a gefen hagu sai ka sa ƙafarka kaɗan jawo ƙasa haka ka rufe. To mu haka muke yi insha Allah.

Toh, gaskiya ni da yake namiji ne, gyaran ɗaki na sai ƙarshen mako nake yi. So amman da yake gidanmu akwai iyayenmu da ƙannanmu mata da yayyanmu suna ƙoƙarin gyara gida. Dan a rana za su iya gyara gidan nan, tsarkake shi aƙalla sau uku ƙarancinkenan. Suna shara Definitely da Safe. Sannan irin wurin azahar haka idan yara sun shigo gidan an ɗan yi wasanni suna sharewa, Definitely kuma suna sharewa Maraice. Sannan idan akwai ruwa enough amma dole ruwa sukan yi amfani da ko in akwai ruwa haka an samu ruwa sosai, sukan yi amfani da su su wanke gida. Amma shi wankin gidan ba kullum ba ne ba. Amma shara Definitely suna yin ta, suna yin ta sau uku amma sun fi yi sau biyu. Sau biyu ya fi yawa amma sukan yi sau uku akai akai. Ta Safe dole ce, ta Maraice ma dole ce. Ta ranar ce bata zama dole ba sai idan yaran jikokin gidan sun zo haka ko ƴaƴan maƙwabta sun yi wasanni sun zudda abubuwa. Lokacin sharan Maraice baiyi ba yanzu da ranan ne to sai a dai share haka nan. Sannan kuma da Maraice ko sharan babu ita sosai, sun share ƙurar da yake akwai. So idan haka mu gidanmu suna shara so suna tsaftace gida, tsarkake shi so uku, sau biyu zuwa uku a rana. Ya danganta da yanayin yaran da suka rinƙ shigowa gidan da yaran da suka yi wasa yauwa.

To, neman izinin hutu yana da ƙa'idoji. A'a kamar da ni yake ina aiki haka na gwamnati kuma ina yin aiki side work haka wato aiki da ana plumbing a cikin gari. So in da nake aikin gwamnati a ma'aikatar ana tafiya annual leave. So duk shekara akwai watan da mutum yake ware wa ya tafi hutu wanda ake kira da annual leave. So idan watan da nake zuwa ya zo nakan, nakan je in anso fom na wannan annual leave don sai in cike in sa sunana da department di na da unit di na. Kuma ranar da nake so in tafi hutun da ranar da zan dawo. To zan je a kai ma HOD ya sa mana hannu daga nan sai a kai shi can ofis ɗin, admin ofisa ya kai shi ya kai shi can admin a wajen aaaa darakta kenan. Shi ma ya sa hannu sai a bani damar in tafi hutu. So haka idan na dawo hutun kuma zan je in yi raportin cewa na dawo to a gwamnatin, a gwam, idan a gwamnatin sakiya nan. A idan kuma tsarin na ne na wani aikin har ɗa nake yi a gida idan na dawo nake shiga cikin gari in yi aiki. To shi kuma wannan na da nake yi ma kai na hutu kai tsaye. Ma'ana zan fidda kamar ranan Juma'a in ce ba zan yi aiki ba ko kuma in Juma'an ba ta zo ba na gaji in samu ranar huta in huta ma raina. Ko in tura wasu su yi ni ba zan je ba ko kuma ko na je ba aikin zan yi ba. To na ka yi haka amma idan dai hutun wadda nake neman izini na gwamnati to haka nake yi ba. Ma'ana dai sauran abokan aiki haka suke yi sai sun bi wannan procedure ɗin sun bi wannan hanyar kafin su tafi hutu. Na gwamnati ko a nawa ko wanda nake yi a gida na side work ɗin da nake yi ko in ce outside work so ba na bukatar wani neman izini. Izinin daga ni ne saboda ni ne ogan kai na ni jema'a ke ba aikin. In yau ka kira ni aiki ka ce in zo in maka aiki ko da ba na aiki na ga daman in ba ka haƙuri in nuna maka yau ina aiki in zauna a gida in huta. Sannan gobe in je in yi maka saboda ni ne ogan kai na, yauwa. Amma idan ya zama ma'aikatar gwamnati ba a yi mata haka. Kafin ma ranar da za ka tafi hutun sai kawo report takarda ka aika ba kuma ranar da za ka je wurin za ka rubuta. A'a, ana saura sati guda za ka iya ka rubuta takarda sai ka kai kafin dai a gama sa hannu a sake ka. Hak kafin a gama sa hannu a sake ka kwanakin nan ba su ƙare ba in sha Allahu. Saboda bata wuce kwana ka kai ma HOD ka rana ya sa hannu kowane shekara ya sa a kai shi can wurin darakta na admin. Shi ma bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu ko da aiki yake yi a dai sa takardar dai ba ta wuce kwana biyu zuwa uku an gama sa maka hannu. Kai kuma daman idan misali yau a bakwai ga wata ka rubuta sai sha huɗu ga wata za ka tafi. So kafin a gama sa maka hannun kwanakin ma da ka ɗiba sai ka jira ka cigaba da zuwa aiki sun ƙare. Ranar sha huɗu ga watan da ka sa za ka fara ta zo sannan ka tafi wannan hutun idan an sake ka kenan. In kuma akwai tsaiko ko ana bukatar ka a wajen aikin za a ce ma ka yi haƙuri sai ranar kaza ga watan kaza ko sai wani abokin aikin ka ya dawo daga nashi hutun sannan kai sai ka tafi saboda in ka tafi akwai aiki kaza akwai aiki kaza an samu, an samu gibi na rashin ka. Amma idan kuna da yawa ko kuma ayyukan ko da ba ka nan sa'a iyansu to za'a sake ka ne kawai ka tafi. Amma idan ana bukatar ka sosai za a ba ka haƙuri. Idan wani abokin aikin ka wanda ya tafi hutu ya dawo to sai kai ka tafi. Ko kuma idan ya zamana ma ko da kai kana da wata ƙwarewa ta musamman, to idan akwai wani aiki na musamman da ake yi, to za a ba ka haƙuri ka bari wannan gagarumin aikin da ya taso ana yi idan ya lafa sai ka tafi hutu. Amma idan lafiya lafiya kawai za a sa ma hannu ne ka tafi hutu. To wannan ita ce hanyar da muke bi a gwamnatice kenan domin mu samu izini mu je mu huta, yauwa. Sannan muna hutawa weekend saboda shi wannan weekend ba hutu ake rubuta ba duk, duk weekend damar tuntuni sun bada izini ba a aiki ranar Asabar da Lahadi, yauwa wannan kenan. Shi kuma irin outside work ɗi na wanda nake zuwa ina cikin gari shi kuma wannan ni da kaina ne ba izinin wani nake nema ba. Ni da kaina zan fidda ma kai na rana in tafi in huta. Wannan haka, haka muke yin wannan, wannan ɗin muke neman izinin hutu.

Sannan da takalma na sawa a ɗaki na za su iya kai kala bakwai. Eh kala bakwai ma dai ko takwas, da wanda ba ma cika yawan sawa na ne ba. Kuma yanzun ma haka ina so yau ko gobe, akwai takalman da na gani, ina so in siya, in dinƙa sawa, saboda wasu takalman ba sa su nake ba wasu kuma sun tsufa. To ina so in sai sabbi haka kama kala biyu, in kuma biyun ba su samu ba, to ko kala ɗaya sai in daure, in siya daga baya na ƙaro wasu. To ina dai da takalma a ɗakina yanzu at least, kala kala za su kai kala takwas, mm takalman da nake sawa, saboda ina da takalma waƴanda su, su ne nake sawa in je aiki kama in zan je aiki na na plumbing wanda za mu gaganiya mu shiga cikin ƙasa me aiki, ko ai diga, ko ai fitin saka, so su nake sanyawa. Ko kuma takalman da, nake sawa ko da aikin zan yi idan aikin ban na gagganiya bane na ɗaure ɗaura ne, ko ɗan gyara kaza cha i kaza, to takalman da nake sawa su kuma daban. Sannan kuma akwai takalman da nake sawa ina yawo cikin unguwa ko cikin gida haka. Ko kuma takalman da, sai ranan Juma'a, ko in zan je wani taro haka, ko wani wuri na alfarma haka, to su nake ɗauka ina sanyawa. To da dai takalma daban daban waƴanda kowane da inda nake sa sanya su. Eh.

Eh ina jin hayaniya ne? Aaa ta hanyar kunnuwana. Eh idan ana hayaniya nakan ji ta kunne na. Sannan ma wani lokacin ta kan yi shine in ji babu daɗi. Da dama a cikin kunne tana bugan mun dodon kunne. Wani lokacin ma idan yaran ne suke shouting suna hayaniya haka, sai na fito na masu magana na ce su daina. Dan haka ma kamar buga gida haka knocking duk bana son su saboda bana son hayaniya ko hayaniya ta ababen hawa haka, ita ma bana sonta. To ina jin ta sai ka ringa jin abun na maka yawo cikin kai. Don wata hayaniya ma idan tayi yawa har ciwon kai take sanya wa. Ko mutum ya ringa jin wani jiri-jiri haka. So aaaa hayaniya tana sanya ciwon kai, tana sanya wata damuwa kuma. Shi yasa mutane za su ce bana son hayaniya. To ai abun da ake ne da hayaniya ke nan. Ko a taru yara suyi ta surutu, suyi ta surutu ko kuma manya wa'incan suna labari daban, wa'incan suna labari daban. To sai ya zama hayaniya tunda kai baka iya ji abu guda. Wani ya kunna waƙa, wani yana jin karatu haka haka. To irin waɗannan idan suka taru su ne ake kira da hayaniya. Ko kuma surutu gashi kusa da kai ake yi jama'a sun taru ana tayi amma kuma kai ba jin abin da ake cewa kake yi ba to ya zama hayaniya. Dan haka ita hayaniya akan ji ta ne aaaa ta kunne, ta shiga cikin kunne ta kai ma ƙwaƙwalwa sako sai mutum yaji yana jin hayaniya sai ya ji baya si. Dan dai ni gaskiya bana son hayaniya saboda hayaniya tana sa mun damuwa, tana sa mun ciwon kai sannan tana hana ni natsuwa. Idan ina bacci mutum yana takura mun sai ta sa in farka ban yi niyyan farkawa ba. To gaskiya hayaniya ta na hana bacci kuma sannan din ma idan bakai bacci ba tanan iya hana ka bacci in kana son kayi bacci. To gaskiya hayaniya dai matsala ce kuma ba ta da daɗi. Kuma ana jin ta ne ta kunne. Ni ina jin hayaniya ta kunne na.

To ina sasanta rikici a aiki ta hanyar duba abokanan aikin waye ke da matsala, waye yake neman ya kawo matsala. To ina sasantawa ta hanyar duba da abokanan aikin. Idan ya zamana a kostoma da muke ma aiki yana da matsala. Walau aiki ne da muke yi na asibiti ko kuma aiki outside work. Idan shi yake da matsala zan fito zan gaya mashi matsalar shi da damuwar shi da kuma hanyar ta yakamata yarenka yi ma wanda ya kirawo aiki magana. Saboda ka kira mutum ba yana nuna kaman bawa bane ko zaka ringa wulakanta shi kai yi mai abunda ka ga dama. A'a, kai kuma da aka kira ku ka yi aiki ba ya nuna ka zo mutum ka nuna bai isa da kai ba. Saboda ko ba komai ya girmama ka ya girmama sana'ar ka. Ba kai kaɗai ba ne kake irin wannan aikin. Akwai mutane da yawa masu irin wannan sana'ar. Amma kai ya nemo ka, ma'ana Allah ya kaddara rabon ka ne. Dan haka sai ka girmama shi ka matunta shi. Shi kuma ya dauki girman shi ya matunta ka. To sai a haɗu a tsakiya sai a martaba juna. Haka idan ya kasance mutum a yana so misali a wurin aikin ga abin da ya ce yana so a yi mai kaza, a yi mai kaza amma yana ganin kamar an ƙi yi mashi. Nakan duba idan babu cutuwa gamu da zamu yi aikin, so nakan lallashi kaina da kuma abokan aiki cewa a daure a yi haka idan zai yiwu ɗin. Idan ba zai yiwu ba sai shi wanda ya ba da aikin a tallabe shi a samu ya ƙara wani abu. Saboda mu da, da kuɗi da yawa da kaɗan, mu dai ba mu yadda mu yi aikin banza, zamu yi aiki mai kyau. Saboda haka duk wani rikici ya taso mukan yi ƙoƙarin mu sasanta masu lhunta domin a samu gaci a samu a samun matsaya akan wannan aiki. So ina sasanta aiki ko rikici ta wannan hanyar saboda a samu yadda aka hadulafiya, a rabu lafiya.

To aikin wajan da ni ke yi kullum dai ba wani mai yawa bane ba. Da banda a sati ka ce zan ce ina yin wanki, ina gyara ɗaki. So amma a kullum dai ban cika ma yin aiki a gida a kullum ba. Hmm gaskiya ban cika yi. Abinda dai na san ina yan kayi kayi haka in zan tashi daga inda na kwanta bacci inda katifa ta take da na tsina, so nakan gyara kayakin da ke wurin in tashi domin in samu hanyar wucewa. Wannan shine na san ina yi. So amman dai a banda wannan, nakan yi aikin buɗe gida da asuba in je masallaci in dawo, in rufe. A in gari ya waye jama'a gidanmu su buɗe gida ne kuma in dare ya yi ni ke rufe gida baki ɗaya kowa ya shigo. So inda wasa yake kafin zan iya cewa wadanan sune ayyukan da nake yi kullum kullum kowace rana. Saboda a wajen shigowa nine last person wanda ke shigowa gida. To ko da sun rufe ne in na zo ni ke sassara rufe gidan baki ɗaya cewar kowa ya gama shigowa. Wancan na sa mukulli kuma in sassara ta cike wanda na waje ba zai iya buɗewa ba. So nine last person wanda nake yin haka. Sannan kuma nine first person wanda ke fita ya je masallaci in asuba da safe. So in na buɗe gida, ina dawo ina rufe. Idan su da safe za su ƙara buɗe shi. So a taƙaice wannan sune ayyukan da nake yi a cikin gida. E ayyukan da nake yi kullum a cikin gida. Su ne nake yi. Sai kuwa in kauda kaudan kaya domin in samu hanyar wucewa. To gaskiya wannan sune ayyukan da na san ina yi a tsawon nine rana a gida. E saboda kuma sun zama ma ma dole ne in yi su. To su ne nake yi. Sauran kuma ba kullum bane nake yi.

Gaskiya ne bani shan magani kullum. Asali ma ni ba mutum bane mai yawan shan magani, saboda ni ko da ma bani da lafiya, a bana shan magani. Sai idan ta yi tsanani ta kai ta kawo sannan in sha magani. Shi ma in na fara sha ina fara samun sauƙi ko ban samu sauƙi ba kiɗaya ba, to zan daina shan wannan magani. To amma in dai rashin lafiya ta kwana biyu uku haka kuma waddda ba ci kata na tai ba, bama cika shan magani ba. Da wa magani sai da ma aka matsa mana ma daga baya nake shan irin maganin zafi, maganin sanyi da sauran irin jin magunguna haka na gargajiya. To amma dai na asibitin dukabaki ɗaya ba damu na sakeyi ba. Ba san shan shi nake ba. Sai idin ya kasance dole, saboda ni a ɗabi'a ta ne shine idan banda lafiya akan kai ni asibiti, likita ya rubuta mana magani. To duk girman shi duk tsada shi gidan mu sukan daure su sa ya a bani domin in sha in warke. Ni kuma na riƙon fakace irin su in banda lafiya sosai, sai in sha. Amma da na fara samun sauƙi, sai in fakace idan su wannan magani, sai in ƙullatar da shi in je in wurla shi shara. Ko kuma in san yadda aka yana zuba shi cikin wata shara haka ta zira sai a hada da shi har ta yi aziddo. To haka nike yi gaskiya. Ni magani bai da man ba bani son shi. Ko wanda ma nake sha ina sha ne kawai dan dai dole ne saboda lafiyar jikina. Amma magani bai yi dame ni ba. Bala tana har in rinka shan shi a kullum gaskiya kam. Kuma yanzu ni na mafiyadda na fi sha magani wato na gargajiya. Saboda a na asibiti akwai karatun da sai ka bei ong procedure kaje ka ga lokaci akwai wani magana, kila ma baka kiɗa eba ne ba. To amma idan ya za mana magani ne irin na gargajiya, a magani ne irin na gargajiya to yana yi sha allahu.

Aiki ja, ai sauro ɗan iska ne. Sauro yana da matsala, wato sauro ko yanzu haka maganan nan da nake ina cikin net wato gidan sauro. Aaa. Sauro yakan takura mana sosai so muna amfani da net muna protecting kan mu daga sauro kada ya cije mu so amman matsalar ita ce. Na ma so ace ina iya yin doubling to ni bana iya shaƙan maganin a warin maganin sauro, saboda idan na shaƙi marin warin maganin sauro yana sani mura. So amman gaskiya bani son sauro, shi yasa kullum kafin in kwanta sai na haska in ya shigo mun net ko in fidda shi ko in kashe shi. Idan kuma bai shigo ba to shi kenan. Iyaka wanda ke waje yai ta kuka yana hawan net ɗin amma ba zai iya shigowa ba. To don haka ni ina amfani da gidan sauro ne a ko dayaushe domin kare kaina daga sauro. Amma ya zama al'adata a cikin gidan sauro nake bacci. Ko yanzu haka a cikin shi nike. So ko abinci ma zan ci inda ina ɗakin na ina zanne bisa katifa ta cikin gidan sauro. Ya ma zama ko da yaushe 24 hours yana nan sake cikin wannan sai dai in ɗaga in shiga. Su gaskiya yana saba da gidan sauro sosai. Gani ma nake idan zan yi bacci babu gidan sauro fili. Kar bacci na ɗaukan saboda gani ke gama gashi. Dan fili ne nike ko za a ɗauke ni ko wani abu makamancin haka. Wato ma'ana sabo na riga na saba da gidan sauro sosai. Yanzu haka guda biyu gare ni. Idan ɗaya idan na wanke ɗaya yai dauɗa kafin in maida shi na wanke ɗayan. Sai in canja in sa sabo a wankakken so haka nike ma gidan sauro gaskiya. Don haka in gidan sauro yana burge ni. Wannan naɗin amfani da shi sosai da sosai saboda yana kare ni daga cutar cizon sauro.